Kana iya duba lambar QR? Tabbas ina iya duba lambar QR. Domin kam ina amfani da wannan ma wannan feature ɗin sosai a wayata. Nakan duba QR tun daga link da ake tura mun da kuma zuwa da kuma in na je siyayya nakan yi amfani da wayana domin na yi scanning wannan QR ɗin domin na biya abin na biya kuɗin abin da na siya. Nakan yi amfani da QR code scanning ɗin shi a wurare daban daban. A wasu manhajojin ma kusan da QR code muke amfani wurin tura kuɗaɗe ko kuma receiving ɗin kuɗaɗe kam.

Mene ne yake sa ka yi dariya? Tabbas abubuwa da yawa suna sa na yi dariya. Abubuwa wanda suka shafa yawan amfani da wayana a shafukan yaɗa zumunta irin su TikTok, Facebook da kuma Twitter. Nakan shafa awanni domin ziyartar wa'innan shafuka domin samun nishaɗi. Sannan idan na kira budurwata, mukan shafe wasu awuyi muna tattaunawa wanda hakan na sa mun farin ciki ina yin dariya sosai. Sannan haka zalika a majalisa tare da abokanai mukan yi fira irin ta siyasa da kuma ta yau da gobe wanda hakan yakan sa wata wata wani lokacin mu sha dariya abu mu, mu, mu, mu, mu yi wasu zanttuka masu amfani wanda za su sa mana annashuwa da farin ciki a fuskan mu.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ina son dafa ƙwai musamman lokaci irin wannan lokaci na sanyi. Nakan dafa ƙwaina da ruwa mai zafi kuma ina sa shi ne a ruwa yayi tsawon minti sha biyar zuwa ashirin ina dafa shi. Na fi son inga ya dafu yayi lugub domin ya fi mun dadi kuma nakan ci shi ne da gishiri ko da yaji. Amma inda so samu ne ina matukar son soyayyen ƙwai wanda na soya shi da man gyada ko da manja. Na fi jin daɗin shi musamman idan na haɗa shi da burodi ko kuma in sha shi da shayi hakanan. Amma shi kan shi dafaffen ƙwai yana da matuƙar daɗi don wata zubin ma idan na kasa dafawa nakan je na sai dafaffen ƙwai a wurin matan da take sayarwa a unguwar mu.

Kana koyon wata yare? Tabbas ina koyan yaren riga kala kala musamman wayanda nake ta'ammali da su. Na fi ta'ammali da yaren Hausa, yaren Yoruba, yaren Turanci, kai har ma da yaren Faransanci. Waɗansu lokacin na fara koyan yaren Yarabanci inda nake tattaunawa da ina da abokane da yawa wanda muke tattaunawa wanda kuma Yarabawa ne a wurinsu ne nake ɗan koya wasu daga cikin yarurruka. Yaren Faransanci ina da wasu abokane wanda suke wata ƙasa wacce ba ɗaya da ni ba. Nakan koya ko kuma nakan yi amfani da, da wasu manhajoji wurin fassara abin da suke cewa wurin fassara wan kan nakan koya wani abu daga cikin abubuwan su. Kaman dai gaisuwa wanda ake kira da wanda ake cewa bonjour da yaren Faransanci da comment allez vous vis a vis dukkansu na koyesu ne ta hanyar wayata.

Nawa bokiti kuke da su a gidan ku? A gidan mu muna, a gida mukan yi amfani da bokitikai sosai musamman wurin ɗebo ruwa daga famfo izuwa ko izuwa cikin ɗakunan mu. Muna da bokitikai bila adadin wanda in zan muku kiyasi za su iya kaiwa fiye da ashirin. Muna da bokitikai kala kala tun daga irin manya manyan robobin nan manya manyan bokitikan nan har zuwa yan matsakaita wanda hayyara za su iya ɗauko, za su iya ɗauka suma su ɗebo ruwa domin su zuba a babban randan da ke zama a ɗaki. Akwai kala kalan bokitiki wanda ban san wane kamfani ba ne amma muna da su bila adadin a gidan mu.

Kujeranku suna da daɗi? Kujerunmu suna da daɗi domin lausasun kujeruka ne wanda mama ta bayar aka mata kuma aka ƙara sabunta mata, aka ƙara sabunta matan. Wa'inan kujerukan duk ɗe sun daɗe sun kwana biyu amma mama ba ta bar su hakan nan ba, ta ƙara kai ma masu gyara wanɗa suka canza mata wasu abubuwa daga kan kushin ɗin wanɗa suka ƙara ma kushin ɗin daɗin zama da daɗin bacci da kuma taushi suka zama laussas laussan kushishina ko kuma in ce kujeru a gidan. Sannan mukan muna da kujeruka irin wanda ake zaman tsakar gida da su irin kujerun nan na katako gare sauransu.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Tabbas ina bin ƙa'idojin aiki domin duk wanda aka ɗauka aiki aka ba mawa to ya san dole ya tsaya, ya yi biyayya, ya koyi aikin nan sannan ya tabbatar yana yin abubuwa yanda ƙa'ida ya tsara shi. Ba a yin aiki haka nan da kai. Akan yi amfani da ƙwaƙwalwa sannan akan bi dokokin da aka tsara domin yin waɗannan ayyuka. Haka nan ba za ka je ka samu ka dinga yin ayyuka waɗanda ba a tsara ƙa'idojinsu a yadda ka bar ƙa'idojin da aka tsara domin ka yi naka san ran. Hakan ba daidai ba ne kuma zai iya ja maka matsala har ma ka iya rasa aikinka.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Tabbas ni ma abocin amfani da waya ne. Ina amfani da wayana a kullum, kuma ina amfani da ita na fiye da awa goma a ƙaranci. Nakan yi amfani da wayana tin daga safiya, tin daga tsakar safiya har izuwa tsakiyan dare wato ƙarfe sha biyu na dare. Ina ayyuka sosai da wayoyi da wayata. Ina ayyuka sosai da wayata, shi yasa nakan ɓata lokacin da ya kai awa goma sha takwas, awa sha biyar, awa goma daidai yadda ta kamata kuma da yadda ya kasance ranan yadda yake kasance ayyukar ranan suka kasance. Mafi yawanci ayyukana nakan yinsu a wayana, domin ni ɗan zamani ne kuma ina son sauƙaƙe ayyukana na yau da gobe. Wayana tana zama min kamar abokiya ce wanda na fi kusanci da ita a duk wani al'amura kuma duk wasu abubuwa da nake yi na yau da kullum.

Wane fure kake fi so? Ina son fure kuma ni mutum ne ma'aboci bada fure musamman ma masoya na. Na fi fi son fure irin rose wanda kowa ya fi sani da farin soyayya, irin wanda ake ba ma mutane ake ba ma masoya domin a nuna soyayya da kuma ƙauna tsakanin ku da junanku.

Wace biki kake fi so? Tabbas ina son biki, ina son bukukuwa, ina son shagali sannan kuma ina son shagulgula. Bikin da na fi so shine bikin ƙaramar sallah wacce ake yin ta bayan an gama azumi, bayan watan Ramadana ya ƙare. Bikin babban sallah abin da ya sa na fi son shi, shine biki ne wanda yake ba ni dama domin na ɗinka kala kalan kaya da na fi so domin in sa su kuma in iya maimaita su. Zuwa wata sallan ma wanda aka fi sani da sallah babba. Kuma na kan iya samun wasu ƴan kuɗaɗe domin na siyo wasu ƴan kaji, ni ma in dafa su ni da iyalai na mu ci kuma mu gode ma Allah.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Nakan ajiye hotunan wayana a kan wani memory da nake bari a wayana a da. Amma yanzu tunda technology ya zo da canji, wayoyin yanzu ma kam ba a yin su da gidajen memory. Nakan ajiye wayana ne a drive na Google inda yake a matsayin cloud storage. A nan ne nake ajiyewa muhimman hotunana wa'inda nake son wata rana in kalle su a matsayin tarihi kuma in tuna baya sannan, in tuna baya sannan kuma in ji daɗin wannan lokacin. Abin da ya sa nake ajiye hotunana a cikin Google Drive saboda yana ajiye hotuna kuma yakan tanad, yakan tanad, yakan ba su tanadi mai kyau wanda har quality ɗin wa'innan hotuna za ka gan su dai dai yanda ka saka su ba su rage da komai ba.